Eh ina cin salati, saboda salati akwai a waɗannan a cikin salati ya yi mana ayyuka a cikin jikinmu. Kagan salati shine ayanzu ka ci jikinka zai yi tsab. Ba abin kamar ka ci manja, ka ci wannan, ka ci mene mene. Kagan salati akwai duk abin jikinka ya so. Ina cin salati.